Wane irin nama kakefi so? Wow! Ai naman da nafi so ita ce nama, wato naman rago. Nama ne mai daɗi kuma nama ne wanda yayi kyau. Zaka ganshi yana stada shiya mutane basu cika sayan sa ba amma idan ka zo nan Arewa Najeriya ka ce wane nama mutum yake so, zai nuna ma naman rago ne. To amma idan an je kasuwa a siya kuma mutane sun fi saye na shanu saboda ya ɗanfi araha.

Kana iya amfani da kwamfuta? Ƙwarai kuwa, a matsayina na graduate in ban yi amfani da kwamfuta ba ai. Ai, sai a tuhume ni, sai a challenging ɗina. Kuma ga ni injiniya, ga ni kuma ban iya amfani da kwamfuta ba, ai akwai matsala. Ina amfani da kwamfuta sosai. Komfuta yakasance abu da muke jin daɗin sa, kuma yaken yassare mana aiki, ya ke sa aikin mu yayi sauƙi. Zaka ga a, abubuwa yana tafiya daidai kuma abubuwa na ƙayatarwa in dai a amfani da kwamfuta ne. Kwamfuta dai yana da matuƙar amfani ace kowa ya iya amfani da shi.

So nawa kake goga haƙora? Haƙora dai an bamu shawarar mu dinga gogawa sau biyu a rana. To wani sa in so ɗaya ne, wani sa in kuma so biyu ne. To abin da ke faruwa shine guga haƙora yana da matuƙar amfani amma da damammu ba mu sani ba sai haƙoran mu ya samu matsala. Mun je mun je mun samu ah likitoci an ce za cire haƙoran sannan nan lokacin mu ke ɗaukan abun da mahimmanci.

Menene abincin da kake ci da safiya? Wato shayi da biredi shine abincin da yafi muhimmanci da safiya, an da muka fi ci. To amma wani sa'in kuma tunda ni masoyin shinkafa da wake ne, shima ina matuƙar son sa, ina matuƙar buka ta sa. To su kine abincin da nake ci da safe. Sai dai kuma wani sa'in, ina da doya shima ina cin shi da safen in haɗa da ƙwai.

Me kake saya daga kasuwa? In kunce me nake sayar daga kasuwa, ai siyan abu da yawa a kasuwa to menene ba ma saya a kasuwa. Amma to abubuwan da nake fa ajiwa sai ranan kasuwa in saya, sune abubuwan da inji kayan abinci ne wanda na san sunfi arha. Tun da kasuwan da nake zuwa yanzu kasuwan ƙauye ne, za gan kawo abubuwa da dama kuma abubuwa masu amfani.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Wato abubuwan da nake yi don kiyaye lafiya shine nakan cin abinci mai kyau, sanannen motsa jiki, saboda idan mutum yaƙi ya kiyaye lafiya a wannan ƙasar tamu Nijeriya zai sha mamaki. Asibiti tsada, abinci kuma gasu ba marasa lafiya ba ne, shi yasa gara kayi girki, ka san me ka dafa, ka yi mantona abin da za ka ci, kuma ka san yanda abubuwan suke tafiya.

Wane irin miya kake fi so? To irin miyan da na fi so shine wanda ake ce ma miyan agushi. A Najeriya zaka ga miyan agushi ana yin shi ne a ƙasar Yarbawa da yawa. Amma yanzu ya mamaye ko ina za kaga anayi. To kuma miyan yana da daɗi, miyan, miyan ne da za ka iya cin ko wane irin abinci da shi. Yana da kyau, yana da daɗi sosai.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, kafin in yi barci na kan karatu. Akwai wasu course course da nake bi, ina ƙoƙarin karanta su kuma inga yaya za su amfane ni. To, abin de gashi nan de amma de gaskiya yana ƙoƙari iya ƙoƙari na ga na yi karatun kuma na ga yadda abun ya kasance. Karatun bawai wani abun wuya bane amma yana da daɗi. Don haka shine nima nike ƙoƙari naga na karanta kuma na fahimce shi kuma naji daɗin shi.

Kana bin ƙa'idojin aiki wato bin ƙa'idojin aiki abu ne mai kyau wanda bature zai ce non negotiable, sabida idan ka ki bin ƙa'idoji kome zai iya faruwa. Akwai matsalar security, akwai matsalar kuma safety. Wanda dole mutum ya kamata ya bi dan in ka ki bi sai ka sha mamaki sai a samu hatsari kuma a zuwa na kicake.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? To a wurin aiki, ba inda nake cin abinci sai a ofishina. Akwai kantin amma ban cika zuwa ba. Ba abin da ya haɗani da kantin, saboda ita kantin abincinsu akwai tsada kuma ba ka san dame akayi ba. Ni nan da ka ganni kuma nafison kowane abinci in ga ni nayi da kaina na san inda abin yake.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Gaskiya abokan ciniki bamu cika haɗuwa ba. A yanar gizo muke magana, a yanar gizo muke gama komai. Idan suka yi magana a yanar gizo, na tura musu hotunan kayan da suke so, su kuma zasu tura mu kuɗi. Shi kuma ni sai in kai park in tura musu, a musu delivery a gida. To, kaga yanda muke haɗuwa kenan. Bawai haduwan gab da gab muke ba, haduwan yanar gizo kawai muke yi.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh gaskiya ne muna samun horo lokaci bayan lokaci. Za ka 'ga an tara mu an koya mana wasu abubuwa game da aiki sannan mun san yadda aiki kan kama, ina aiki, dosar yaya aikin kuma yake. To ka ga yanda abun aiki kenan. Horo a gurin aiki abu ne mai sauƙi wanda akan ba mu kuma mu ji daɗin shi. Horo shi ke saka ƙwarewa a aikin da kake yi kuma ka zama jajirtace gurin aikin kuma muna samun guri.

Nawa matashin kake amfani da su? Nawa matashin kake amfani da su? Ban gane nawa matashin ba saboda abubuwan yanzu ya zama wuya yake. In ka ce nawa matashin, abin zai baka mamaki saboda ba kowa bane yake ƙoƙarin yazo yayi aiki ba'a biya shi ba ko yazo ya game ya yi saboda abun wuya ya ke bayarwa yanzu.

Kana duba daftarin kuɗi. Ban gane daftarin kuɗi ba. Abin dai ya kamata ausan na ku, ku san wanne kuke amfani da shi sabida wani sa'in kuma kuna ɗan kuskure. Ta wanan kuskuren kuma shi ya sa nake ganin kuka sa daftarin kuɗi a nan. Kamata ace wani abu dabam ne amma to tun da shi kuka sa ban isa in muku gyara ba. Haka zan kalle shi in ƙyale nan bari nan gani nan bari in ji bahaushe.

Nawa kuɗin wutan lantarki a wata? Wato wutan lantarki a Najeriya da kake gani abu ne mai matuƙar ban mamaki. Wanda ke amfani da mita sai ya ci wuta be wuce nera dubu biyu saboda zai kashe awon ba wuta. Shi kuma wanda bai da mita, idan lokaci yayi sai kaga sun kawo mai dubu goma, dubu biyar. To amma ni gaskiya, hutun nawa da mita bana ci sama da dubu biyu ko dubu uku a wata.

Kana sanya tabarau, wato tabarau dai abu ne da daga masu sawa ko su sa suyi ado dashi ko kuma su sa suyi kyau, ko su sa na kare idon su ko kuma suna da ciwon ido duniya duk uku nan da ka gani ba ko ɗaya a ciki shi ya sa kuma ba ana sawa. Tabarau dai ba za ka ce masu sawa ba, ba sa yin daidai ba amma dai ni kuma gaskiya bai mun ba bana sashi.

Me kake yi don ƙara aiki? Abubuwan da nake yi ina kara ilimi nai ina je online in samo wani course da yayi min kyau da ya ƙayatar da ni, sannan in samu ni ma in yi amfani da shi in manta da kaina. To hakan yana da kyau ne sabida yana da bada mana, kuma yana da matuƙar amfani. Sanin wasu abubuwan, sanin mu ka ma aiki shine zai ƙara ma aiki ka ga ka samu cigaba.

Kana fison tufafi, auduga ko siliki? Wato tufafi auduga au shi ne tufafi wanda kuma zaka ji daɗin shi. Shi siliki idan ana zapi zaka ga ya dameka dak yabi ya ta ƙuri ka. Shiyasa gaskiya, tufafi auduga shine tufafi na ƙwari sai dai ya fi tsada amma tsadan ba komai ba ne indai biyan buƙata zai samu.

Me kake yi da ragowar abinci? To ragowar abinci yanzu sai ku ɗauka zan zubar da ko to ni bana zubar da abinci. Ajjiye ragowar abinci nake in darai yayi inci inda rana ne, inda safe ne, in rana yayi inci. Zubar da abinci bai da kyau gaskiya. So da dama za ga masu kuɗi in abinci ya rage sai kaga sunje sun zubar amma wannan ba daidai ba ne kuma ba al'adan arziki ba ne.

Wane irin fim kake son kallo? Gaskiya fim ɗin da nake son kallo a kwanan nan fim ɗin 'yan Turkiyya ne, saboda shi soyayya ne da wasu abubuwa ba na Amurka ba. Na Amurka yaƙe-yaƙe ne. To yaushe za ku tafi nuna mutane fim yaƙe-yaƙe duniya ba zaman lafiya hankali ya kwanta. To sai kuma fim ɗin da nake so fim ɗin Najeriya wanda za a gasu ma suna yi a ƙauye su nuna ma yanda ƙauyuka yake.

Nawa ruwa kake sha kullum? To gaskiya a gaskiya wannan tambayan ba lallai in yi baku amsa ba amma zan iya kwatanta muku. Yanzu tsakanin safe zuwa yanzu na sha gorar faro wato one-one lita guda biyu zuwa anjima zan sha guda biyu zuwa dare kuma in ƙara sha. Yanzu kaga kwalba shida kenan wanda kuma da dare ma zan sha sama da haka nakan sha kwalba shida ko bakwai na robar faro a kullum.

Wacce biki kakefi so? Na san za kuce wanne murna na biki nake fin so. Murna na biki wanda nafi so shine wanda ake ce ma babban Sallah a ƙasar Hausa. Saboda shine bikin da zaka ga kowa ya dawo daga inda suke. Wanda ke Amurka, wanda ke Ingila, wanda ke Turkiyya, wanda ke Legas, wanda ke Benin, Warri duk zasu dawo a zo a taru ai murna, Sallah, a yanka rago, a ci daɗi. To wannan shine murnan da nake gani yafi mun kuma nafi ji daɗin.

Kana fi son bas ko taksi? Wato taksi shine abin da yafi sauƙi hawa shine zaka ga kuma nan da ban ya cika. Idan kace zaka bi bus sai ka ga kunɗaɗe motar bai cika ba, balle tafiya kuma ba wani tafiyan arziƙi yake ba. Gaskiya ni nafi son taksi kuma yafi sauƙi. Samo dai a area na inda nake. Taksi shine zaka ga nan da nan, ƙunkai inda zaku kai kunje kun dawo kuma an wuce guda.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? A lokacin da na kamu da mura, abin farko da nake yi zuwa nike in sami likita in mai bayanin a ban magani sannan in rage shan ruwan sanyi in kuma har da ƙura ne, in koma ina amfani da nose mask in da gaskiya wurin aikina ma akwai ƙura. To, wato kuma idan na sha maganin nan na mura ina ƙoƙarin in yi bacci saboda shine zai sa muran ya bi jiki ya fita.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Gaskiya kuzari na fi yi da safe, saboda da safe ne lokacin kake da ƙarfi. Da yamma duk ka bu ka gaji, ka dawo aiki kuma abubuwan da kake buƙata shine hutu. Wato kuzari shine abin da zaka ga zai taimaka ma gun ka kaga kayi aiki. Ma kusan kowa ka gani za ka da kuzarin nan ya fi zuwa da safe a kan a yamma.

Kana da dabbar gida? Gaskiya ina son dabban gida amma bani da shi. Me ye matsalan? Matsalan shine za ka ga banda fili, banda garden wanda zan iya sa su. To shi kuma dabba in ka sa shi a wuri da ba fili ka ga kamar kana cutar da shi ke nan. To amma ni dai gaskiya ko ku ku ka ban kuɗin arziki zan iya sayan fili, in zuba su in dinga lura da su.

Menene abun da kake tunawa daga yaro, wato tun yaron ta ta menene wani abun da nake tunawa? To, abubuwan da nake tunawa yana da kyau gaskiya. Na ɗaya wanda zan ba ka misali shine yanda muka bal muna yara, yanda na kasance mafi kyau a cikin defender a cikin sa'o'i na, lokacin kowa na suna garin shi kuma kowa baya son ya buga ace bana garinsa.

Wane fure kake fi so? To in ka ce wane fure nake fi so, furen aful shine wanda na fi so. Saboda furen aful yana zuwa zagaye akwai ƙamshi akwai kyau. Amma dai kamfani, ah baƙo ina zaka same shi ba sabida garin ba a cika shuke shuken aful zan. To amma shine fure wanda na ji daɗi wanda na fi so.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka. Ai wayana kan kusan kowane lokaci yana hannuna ina kallonsa. Idan ina gun aiki ina kallon waya, idan ina gida ina cin ina kallon waya. Bacci kawai nake yi ka ga na ajiye wayata. Waya ya zama wani abu da yana cinye mana lokaci, yana cinye mana abubuwa kuma yana ƙaro mana damuwa. To yanzu alamarin da ake so ayi, yanda za a rage wannan cinye lokaci a kallon waya.

Kana jin kukan zakara da safe, kwarai kuwa zakaro ayi su ke damun su da sas safe zaga sun yi kuka sun damu unguwa. To amma tunda nai cha nai haka Allah ya yisu suna gaya mana lokaci fa ya yi. Ƙukan zakara yana da daɗi bawai bai da daɗi ba amma kuma da ban haushi kana cikin bacci kaji ya buga ihu yayi wannan karar nashi ai abun ba daɗi.

Ina kake son cinye ciyadda da hutu? Wato hutun nawa yanda nake so in cinye shi shine a ƙasa kamar Saudi Arabia ko Canada. Intafi kashashen nan inje in huta in samu hutu in ji daɗi to amma waensu zakaga sun sai da kadarar su sun koma garin gaba ɗaya. Ni gaskiya wannan baya cikin a tsari, na baya cikin a buri na.

Kana yin ciniki a kasuwa? Ba dole ba. Ai ciniki dole ne. Ina siyan wasu abubuwan da nake yi, yi wa ƙoƙari ne, idan ƙoƙari na, na ga wani na ciniki da zan yi. Sai dai abin dai tsari ne wanda ba kowa ya gane ba in kayi ciniki, kayi cinikayya ka tambaya nawa ne a wurin da suka sayarma, sai ka san matsayin ka, ina za ka sayar.

Kana siyan kaya a yanar gizo kuwa? Aa, ina siyan kaya a yanan gizo amma dai ba kome ba. Kaga da abubuwan wuta kamar waya, television, aa mp uku ina siyen su a yanan gizo saboda su abune sa kasan yanayin dama amma kamar rigan sawa, wando, abubuwa kaman kamancin haka gaskiya ba na siye a yanan gizo sabida kana iya zuwa kuma ba size ɗinka bane ko ba irin abun da kake buƙata bane.

Kana cin citta a abinci? A gaskiya bana cin citta abinci. Abin da nake yi shine ina dabba shine ruwa in sha. In bar shi ya dahu sosai, idan ya dahu sosai sai in samu in sha shi. Da shi da tafarnuwa da kuma tsorona. Ko wani gizar sa ba irin kalan fari don zabuwa akan ki dabba sa ruwa. Shi citta abinci gaskiya ba abu bane da nake so ba. Shi sa ban cika ce ma.

Ya ka ke ka bayar da ra'ayi a aiki? Wato abin da nake yi idan zan ba da ra'ayi na a gurin aiki, bana zuwa innunawa mutane dole dole sai an fahimta. Nuna wa zan yi, in bar kowa ya gama biyan ra'ayin sa. Yanda a lokacin da na tashi gayen nawa, zakaga suma sun saurare ni, sun ba da kunne kuma sai inba da nawa ra'ayi. To shi, duniya bai wuce haka ba. Amma idan kanuna ƙarfi da yaji, za ku ba mutane ra'a yinka, sai a samu matsala.

Ya-ya wurin aikin ku yake? To, wato wurin aikinmu ne gurin haɗa sinadari ne na ƙarfe wanda kuma yana da manufa sosai yana da abubuwa. Guri ne, da akwai ma'aikata da yawa gaskiya. Ma'aikata sun kai kusan dubu huɗu zuwa biyar kuma kowa na zuwa ya ci abinci sai dai basa ba da kuɗi da kyau. Da za mu samu wani sabon kamfani wanda zai zo Najeriya su ma suzo su buɗe gurin kamfani su biya da kyau, za su yi maganinsu kuma abubuwa zai tafi dai-dai.

Kana koyon wata yare? Eh ina koyan yare daban daban ma. Kaga Larabci ina cikin koyon shi diddadai dai. Wannan program na ku na train ai, ya hana ni in sa kai sosai in koya saboda ina neman kuɗi. Ina so in ba kuɗi data train ya yi ko ba ni kuɗi. To shi yaragen mun lokaci sosai a gurin koyon Larabci. Amma ka ga da Larabci da Spanish ina koyan su kuma ina son inyi amfani da su ne daren da naje garin da akwai mutanen nima in musu kar in zama bare a cikin alamar.

Yaya kake ajiye takardun aiki? A'a, ban gane ya nike ajiye takardan aiki ba. Wannan batun naku bai fito ƙarara ba. To amma in kuna maganan wai ya nike tsara takardun aiki a gurin aiki, to abune da mu ba wani takardu muke amfani da shi ba tunda injiniyarin ne, komai dai a tsari muke amfani da shi a kwamfuta mu huta.

Kana fi son hawan matakala ko lif? Kana son hawan matakala ko lift, wato baw wanda baya son jin daɗi. Hawa lift itace mafi sauƙi ai to ma matsalan in kaje irin ƙasan namu to a ina da ina zaka samu lift? Ba kaman irin kasashenku na turai ba. Amma indai mutum zai samu dama ai gara ya hau matakala ko, ai lift shina wahala.

Wane irin jaka kake kai. Wato jakan da nake ɗauka, in fita da shi shine jakan baya. Nafi jin daɗin a shi jakan baya sabida shine mafi amfani shine mafi daɗi. Abu de akwai shi iri-iri, wanda zaka ga wasu na hannune wasu na ƙafa ne amma gaskiya ni nafi jin daɗin jakar baya sabida zaka goya. Ka sa shi a baya kuma sauran hannayenka kai wani abu mafi amfani dasu.

Kana son kallon faduwar rana? A'a, ban cika son kallon faduwar rana ba. Ba ruwana dashi na daifi gane mafadowar rana na tsaya ciki, in sha ɗumi, in samu kuma abunda shi bature ke ce ma bitamin a ko bitamin B ne yanada matuƙar amfani a jiki wanda zakasha kaji daɗi to, amma kallon fadowar rana akwai wanda suna jin daɗin shi, suna yi, ni dai ba na yi.

Meye yake baku ƙwarin gwiwa aiki? To wato, abinda ke ban ƙwarin gwiwa a aiki shine a, in ga abokan aikina sun sa jiki zamu yi aiki. Sannan idan muka yi aikin, ogan mu ya yaba da aikin da muka yi, to sai kaje aikin ka samu ƙwarin jiki, ka ji daɗi kuma abun ya ƙayatar da kai. Amma a sanda kake aiki, ogan ka na kushewa, sai ga aikin ya fitan ma arai ka daina jin daɗin shi. Wanda wannan al'amarin bai da daɗi kuma beyi ba.

Yaya kake karɓan baƙo? To, to baƙo yana da amfani sosai. Kuma abin karramawa ne. To abunn farko da nake yi, sawa nake amai girki. Sannan da yazo zan nuna mai wancan bayi ne in kana so ka shiga, ka shiga ka huta. Sannan abubuwan sha da yawa zan kawo mai in ina da dama. Sannan in baƙona zai tafi zan ɗau kuɗin mashin in bar shi.

Wane wasa kake son yi? To akwai wasanni da dama a duniya wanda nake son yi amma wanda dai ya fi ƙayatar da ni shine na wasan bal wanda za ka buga ka ji daɗi kuma ka samu abokanai a gurin. Sannan za ka tsare tsare ne da yawa a ciki wanda tsare tsare ne wanda zai ba da ma'ana kuma ya sa ka ji daɗi.

Waɗanne kafofin watsa labarai, waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Kafofin yaɗa labarai da nake amfani dasu, sune Instagram, WhatsApp da Twitter. To Twitter kuma gaskiya munfi jin daɗin shi, sabida yana nan tsare tsare da yawa yana ba da dama kuma yana sa mutum yaji daɗi ya samu sababbin abokanai.

So nawa kake amfani da wayarka? Ai wayana sai dai ka ce min so nawa ne bana amfani da shi saboda shi ina ga tun da safe har dare yana nuna ina amfani da shi. Idan ka ga na ajiye wayan to bacci zan yi. Toh in agurin aiki ne da wayan zan yi. In a gida ne kuma da shi zan amfani. Idan ka ga na ajiye wayan to ko dai a bacci zan yi ko kuma charging ta zan yi. Amma in dai ba guda biyun nan ba to zai wuya kaga wayan nan bata hannuna bana mu'amala dashi.

Yaya kake son zama? Wato zama da nake so bana son zaman haɗe ƙafa. Na fi son in yi zama an ajjiye ƙafafuna guda biyu sai in jingina. Wannan shine zaman da zaka ga ka ji daɗi, zaman da zaka ga ya ba ka ma'ana. To amma in kace ka yi zama ka haɗa ƙafa, mata sun fi yawa yin wannan sabida suna ƙoƙarin kare cinyoyin su, cinya huɗu yake. Ko suna ƙoƙarin kare jikin su, in jikin su a buɗe.

Wane irin tufafi kake fi so? Wato ina sa tufafi wanda a dogaye ne ba kamar irin na turawa ba. Irin namu na ah gargajiya, wato yan Najeriya wanda muke ce ma kaftan shi nike son sawa. Kuma ɗinkin nawa ina son ɗinki ne wanda zan yi ya kai ƙasa wando kuma daidai dai. A'a irin turawa zaka ga kot da ƙananan kaya basu cika mun kyau ba shiyasa nima ban cika sa su ba.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Wato kayayyaki na fi wanke su a ƙarshen mako-mako. Sabuda wannan lokaci ne nake da lokacin daman wutawa, nake da lokacin daman tsayawa a gida bayan a cikin sati mun tattahi aiki, mun tattahi aiki. To a wannan lokacin zan samu kayayyaki na da suka datti in wanke su, wanda ba su datti ba kuma a in shimfiɗa su. Wanke kayayyaki yana da kyau sosai, shi ya sa ko ya nema ma kafin in wuta zan yi ƙoƙari in wanke.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Wato abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya. Idan aka riƙe gaskiya a gunan mu'amalar kasuwanci, za a ga kasuwanci ya tafi daidai kuma an ci riba kuma sannan yadda ya shigo. Amma in dai aka yi mashkila, aka samu matsala ba gaskiya a kasuwanci, to ina gaya ma duk wannan kasuwancin ragujewa za ta yi.

Kana yin harsashe lokacin bacci? Kai, a'a. Ni fa idan lokacin bacci yayi fa kawai abin da nake yi kawai zuwa nake in miƙe in yi baccina. Bacci 'fully', in ka ji bature yace 'fully' to haka bacina yake. Bana tsayawa wai wani ah abubuwa ko wani tunanin wani abu ko magagi cikin bacci. A'a na daina kawai inna yi bacci nayi bacci kenan kuma sai Allah ya tashe mu.

Yaya kake son dafa ƙwai? Wato ƙwai na fi son gaskiya a soya shi na fi jin daɗi kuma ya fi daɗi. Amma wani sa in kuma in ka dafa kaman shinkafa da wake za ka ga gara ka dafa shi. Amma indai wanda na fiso ne gaskiya ni nafiso inji na soyashi kuma ya soyu da kyau. Soyayyar da ba ma kowa yake iya mun irinsa ba.

Yaya kake jira a layi? Gaskiya ni, in dai jira a layi ne ina ƙoƙarin yi sa gaskiya. Bana tsallaken layayi sabida tsallake layi aba abune mai kayau ba wanda kuma yana kauda mutunci mutum amma wasu kam ba su iya jira a layi, sai dai su tsallake layi. Amma ni da staka ni gan Allah gaskiya ina mutunta layi, ina kiyayewa sabida shi ne girmama kan mutum kuma za ka ga ba ka fuskanci wani abu marar daɗi ba.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Abin farko da nake yi da na kai ofis, sai in kama in yi addu'a. Inna gama addu'a, sai in dudduba miye matsaloli da ake a ƙasa, mene ne aka riga aka sulba, me kuma ya kamata mu fuskanta. To, kaga yanda muke kenan. Bayan nan sai in ɗauko rediyo wato walkie talkie dai shine abin aikin mu kuma sai in ɗauko wayana in duba miye a ƙasa wanda ya kamata a duba a san yadda za a yi da shi.